Menene kake tunawa daga yarinta? Eh to akwai abubuwa da yawa dai, amma almuhim dai abunda na fi tinawa abu ne wanda al'ada ta zo dashi a da. Lokacin muna yara ana yi wanda yanzu kuma a hankali a hankali yake guduwa. Tatsuniya ce wanda za ka ga babban mace ta zauna yawanci kaka da yara tana basu labari tana yi musu tatsuniya. Labari ne wanda yake cike da ilimi yana koya darasi na rayuwa.

Kana da katin kasuwanci? Eh, akwai kati na kasuwanci. Akwai ID card wanda ake bayarwa na kasuwa. To muna da shi saboda yana da matuƙar fa'ida. Wannan ID card ɗin shine ke nuna alama cewa kai maɗan kasuwa ne kuma a kasuwa ka ke. Koda ka zo kasuwa da wuri kafin kowa ya shigo, masu gadin kasuwa in dai ka nuna musu wan nan ID card ɗin za su bakar ka shiga.

Ka fi kuzari da safe ko da yamma? Eh gaskiya dai da safe, tun da da safe mutum ya farka daga bacci, duk gajiyar jikinka ka goge gajiya za ka farka da ƙwarinka. Yauwa to gaskiya da safe dai na fi samun kuzari saboda da yamma an riga an je gurin sana'a, an gaji an sha aiki to jiki dai zai zama a macce. Amma safiya ko in already mutum ya riga ya kwanta yayi bacci.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, gaskiya yanayin yadda wata yake fitowa da daddare abu ne gonin ban sha'awa. Yana burge ni sosai. Dan lokuta da dama na kan fito in zauna haka, in ɗaga kaina ina kallon sarrarin samaniya ina kallon ikon Allah. In wata ya fito zaka ga gari zai yi haske zai yi kyau. Da ga wanan dai yanayi ne mai ban sha'awa.